Kana duban kalanda kullum? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana duban kalanda kullum. Wato kalanda wata takadda ne da take nuna duk ranar kwanaki na wata. A gurin za ka ga rana ɗaya, ranan biyu, ranan uku, ranan hudu, har zuwa karshen ranan wata. To in aka tambaye ni, zan ce eh kullum ina duban kalanda.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane irin kayan gyara ɗaki mutum ya fi so. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son kayan dakin na'ura. Su nafi so kaman su kayan ƙallo da kuma kayan girki na zamani.

Kana buga rubutu da sauri? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana amfani da na'ura ko kuma hanunsa ta wurin buga rubutu da sauri. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, eh ina buga rubutu da sauri sosai.

Kana kunna Bluetooth kullum? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana kunna Bluetooth na wayarsa kullum domin tura saƙo daga wayarsa zuwa wani waya ko kuma daga wayarsa zuwa wani na'ura. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa a'a, ba kullum nake kunna Bluetooth na waya na ba.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko muna da fanka na kan rufin ɗaki ko na tsaye muke da shi. To in aka tambaye ni, zan ce a'a ba mu da fanka a rufin ɗaki, sai dai fanka na tsaye shi muke da shi.

Wane shago kake fi zuwa? Ko kuma mutum yana iya cewa wane shago, wane shago kake fi zuwa? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko lokacin sayayya wane shago ka fi shigo a rana ko a sati. Ka fi siyan kayan sawa ne ko ka fi shigan shagon da ake sayar da abinci ko ire-irensu? In aka tambaye ni, zan ce na fi shigo shagon da ake sayar da kayan abinci.

Kana iya ba da barkwanci? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko ina iya wata irin magana don in sama mutane dariya ko kuma wasa da dariya. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh wani zubi ina iya ba da barkwanci.

Kana yin aiki bayan lokaci? Wato wannan tambaya ce aka yi domin a san ko bayan lokacin da ya kamata in kammala aiki a ofis ya wuce, ko ina iya yin aiki bayan lokacin nan. Domin kowane aiki akwai tsarin lokacin da ya kamata mutum ya bar ofis. To ni in aka tambaye ni, zan ce eh ina yin aiki bayan lokaci. In dai ban kammala aikina na ranar ba, ko kuma in dai ban riga na kammala abin da na tsara ina so in kammala a ranar ba, to zan tsaya in yi aiki bayan lokaci har sai na kammala ta.

Kana iya yin iyo? Wato wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya yin iyo a cikin ruwa. Wato iyo wata wasa ne da kuma motsa jiki da ake yi a cikin ruwan rafi ko kuma ruwan da bature suke kira swimming pool. In aka tambaye ni, ina iya ce a'a gaskiya ba na iya yin iyo.

Wane launi idanun ku suke? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko idanunmu da wane launi suke. In aka tambaye ni, ina iya cewa idanuna suna launin ruwan kasa. Wasu idanunsu na launin baki da kuma sauransu, amma mu idanunmu na launin ruwan kasa.

Yaya kake tarɓar bako? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya mutum yake karɓar bako. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina karɓar bako da fahariya da kuma farin ciki. Sannan zan shigo ɗakin girki na, in girka masa abinci mai daɗi mai kuma kyau. Sannan in bashi ruwan sha, sannan in bashi wurin kwana in dai zai kwana.

Kana kunna tsaron butari? Ko kuma kana kunna tsaron butari? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana kunna butari a tsaron butari a wayarsa domin ya tsare ta daga mutuwa a da sauri. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, wani lokaci ina kunna tsaron butari domin in tsare wayana daga mutuwa da sauri. Musamman in dai batirin bashi da caji sosai.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wanda mataki mutum yake ɗauka lokacin da ruwan sama yake zuwa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta da inda nake. Idan ina waje ko na je wani wuri, mataki na farko da nake ɗaukawa shine zan nema inda zan yi in koma gidana. Sannan in kuma ina gida ko na yi shanyi, zan kwashe kayana in shigar da su. In kuma zan fita ne wanda ya zama kamar dole, sai in ɗauka lema domin rufe ruwan sama.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane mataki mutum yake ɗaukawa domin ya kare kansa daga sauro. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina amfani da rigar sauro, ko kuma in ce giɗan sauro, da ake amfani da shi domin kare kai daga sauro.

Kana iya tsallen igiya? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana iya tsallen igiya. Tsallen igiya wasu suna yin shi ne domin motsa jiki, wasu kuma domin wassani da kuma jin daɗi. In aka tambaye ni, ina iya ce ba eh ina iya tsallen igiya lokacin wassani da kuma lokacin motsa jiki.

Yaushe kake cin abincin rana? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko da wanne lokaci mutum yake cin abincin ranansa bayan ya karya da safe. In aka tambaye ni, ina iya cewa abincin rana ina cin sa ne da misalin karfe biyu na rana.

Kana amfani da sauro net? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko ina amfani da gidan sauro ta wurin tsare kaina daga sauro. In aka tambaye ni, zan ce eh ina amfani da sauro net domin tsare kaina daga cizon sauro da kuma cutan da ke zuwa bayan wannan.

Kana son abinci mai yaji? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana son cin abinci mai barkono sosai. In aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta da abin da nake ci. Kaman nama da kifi, ina son cin su da yaji sosai, amma kaman tuwo, kaman miya, ina son cin shi ba da yaji sosai ba.

Kana zama kan gwiwa? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana son zama a kan gwiwarsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa a'a ban son zama kan gwiwa na, ina zama ne da duwawu.

Wacce hannu kake amfani da ita? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wacce hannu mutum ya fi amfani da ita. Yana iya yiwuwa ko hannun dama ko hannun hagu. In aka tambaye ni, ni ina fin amfani da hannuna ta dama.

Kujerun ka suna da daɗi? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san yanayin kujerun mutum, ko suna da daɗin zama ko ba su da daɗin zama. To ni kujerun mu suna da daɗin zama sosai, musamman wanda muke amfani da su a gida da kuma ofis.

Ina kake ajiye makullan ku? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko a ina ne mutum yake ajiye makullansa in ya kulle ƙofa domin abokan zama su samu su dauka su buɗe ƙofa lokacin da su ma suka dawo. To, in aka tambaye ni, zan ce makullan mu mukan ba wa maƙwabta ya ajiye mana sannan in abokan zama suka dawo ko iyali sai su anso a wurin maƙwabcin domin su buɗe ƙofa.

Sau nawa kake share ƙura? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko sau nawa mutum yake share ƙura a gidansa ko a ofis ɗinsa. To, in aka tambaye ni, zan ce ya danganta ga lokacin da muke ciki. Kamar lokacin rani, lokacin ƙura, ina share ƙura kullum a gidana da kuma ofis. Amma in muka shigo damina, nakan share ƙura ne bayan kwana biyu.

Kana iya jefa dutse a nesa? Ko kuma kana iya jefa dutse nesa? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana iya jefa dutse ya yi nisa sosai ko kuma yana iya jefa dutse sama can. To in aka tambaye ni, zan ce eh ina iya jefa dutse nesa amma ya danganta da nauyin dutsen. In dutsen na da nauyi sosai, to baya nesa sosai amma in dutsen ƙarama ce, ina iya jefanu dutse da nesa.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko sau nawa mutane suke yin taro a mako, ko taro na unguwa, ko taro na wurin addu'a, ko taro na iyali. In aka tambaye ni, zan iya cewa taro na anguwa ba ma yin sa a mako, sannan taro na wurin aiki muna yin sa ne so biyu a mako. Taron iyali muna yin sa sau ɗaya a mako.

Nawa matashin kake amfani da su? To ina gani kaman wannan tambaya ce ake yi domin a san ko matashi matashin kai ko na wuya guda nawa mutum yake amfani da su. To in aka tambaye ni tunda bana amfani da matashin wuya, to matashin kai ina amfani da guda biyu ne ta wajen bacci. Ɗaya ina sa kaina, ɗaya kuma ina rungumanta.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko in mutum yana hawan gidan sama, ko ya fi son ya taka da ƙafafunsa ko ya fi so ya hau na'ura. To, in aka tambaye ni wannan tambayan, zan ce na fi so in taka ne da ƙafafuna saboda in jijjiga jiki in kuma samu lafiyan jiki.

Wane irin takalma kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san irin takalman da mutum ya fi son sawa a kafafunsa. In aka tambaye ni, ni kam na fi son sa takalma masu rufe kafafu duka, wanda ba su da dage.

Yaya kake kawo wa gidan ku? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko a ina ne mutum yake zama. To in aka tambaye ni, zan ce gidanmu in kana zuwa daga cikin gari, akwai banki kusa da gidan. Zaka ga bankin ana kiranta Fidelity Bank. Zaka juya hagu, sai ka shiga cikin gidan da ke da bakin kofa. In ka shiga cikin gidan, zaka tambaya kana neman ɗakin Dorathy. Sannan za a kai ka zuwa ɗakina.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana siyan kaya ta waya. Akwai wata kasuwa ce a yanar gizo da zaka iya shiga ka siya kaya. To in aka tambaye ni, zan ce eh ina siyan kaya a yanar gizo sosai.

Kana son ɗaukar hotuna? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana son ɗaukar inuwarsa ko kuma hoto. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, nakan so amfani da wayana domin ɗaukar hoto ko kuma amfani da wani na'ura daban domin ɗaukar hoto.

Menene burin ku a aikin? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene burin mutum a wurin aikinsa, ko menene mutum yana so ya gani ya kammala a wurin aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa burina a wurin aiki shine in faranta ma jama'a rai, in kuma ba su irin gidajen da suke so domin zama, in kuma haɗa su da abokan zama na arziki. Sannan wani burina kuma shine in bi tsarin aikina yadda ya kamata.

Nawa madubi kuke da su a gida? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko madubi guda nawa ne mutum yake da shi a gidansa. Ina iya amsawa in ce ina da madubi guda uku, ɗaya a ɗakin kwalliya na, ɗaya kuma a wurin wanka, sannan ɗaya a ɗakin sa kaya.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko yaya ne dangantakar mu da shugaban aikin mu. In aka tambaye ni, ina iya cewa muna da dangantaka mai kyau da kuma mai lafiya tsakanin mu na ɗalibai da kuma shugaban aikin mu.

Kana biyan kuɗi da waya? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko ina iya tura kuɗi daga wayana ba sai na je banki ba. In aka tambaye ni, zan iya ce, "Eh, ina biyan kuɗi da waya ba lallai sai na je banki ina iya tura kuɗi ba."

Wane irin yanayi kake fiso? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane irin yanayin rayuwa mutum ya fi so. To, in aka tambaye ni, na fi son yanayi mai kyau da kuma mai daɗi. Na fi son yanayin zaman salama da kuma haƙuri.

Yaya kake magance koke-koke? To koke-koke a nan yana nufin abu ne da ba gaskiya ba, abu ne da babu gaskiya a cikinsa kuma babu kyau. To yanda nake magance koke-koke shine nakan yi bincike in sani ko abun nan ko gaskiya ne ko haka take ko ba haka take ba. Idan na bayan bincike, na, na iske wannan abun ba gaskiya ba ne, ina raba kaina da irin wannan abu.

Kana sa turare kullum? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko ina sa turaren jiki kullum. Turare wani abu ne mai daɗin kamshi da mutum yake sawa a jikinsa ko a rigarsa domin yayi kamshi mai daɗi. To ni ina sa turare kullum.

Kana iya tuƙin mota? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana iya tuƙin mota ba wai sai an ɗauke shi ba. In aka ba shi mota yana iya ja. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina iya tuƙin mota amma hannuna bai yi ƙarfi sosai ba tukunna.

Kana son zama kusa da taga? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yake, yana son zaunawa kusa da taga ko kuma kusa da ƙofa ne ko kuma bai son zama kusa da taga. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, eh ina son zama kusa da taga saboda shakan iska mai kyau da kuma ganin haske da kyau.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko sau nawa a rana mutum yake amfani da wayarsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa a rana ina iya amfani da wayana bisa awa shida. Kullum ina amfani da wayana kamar sama da awa shida.

Menene lambar ku mai albarka? To wannan yana nufi ko wanda lamba ne mutum yake ɗaukawa ko kuma yake kira domin ya yi nasara da wani wasa ko kuma ya yi nasara da wani abun da ake yi. In aka tambaye ni, ina iya cewa a lokacin caca ko wasa, lamba na mai albarka, lamba na mai albarka shine lamba shida.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana sabunta shirye-shiryen kwamfutansa. To, in aka tambaye ni, zan iya cewa eh, ya zama dole in sabunta shirye-shiryen kwamfutana domin in ji dadin aiki da ita.

Kuna samun horo a wurin aiki? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko bayan mutum ya aikata laifi a wurin aiki, yana samun horo ko baya samun horo. To duk inda ana aiki da kyau dole ne akwai doka. Kuma duk wanda ya karya doka ya kamata ya fuskanci horo. A wurin aikinmu muna samun horo sosai in mutum ya aikata abin da ba daidai ba ko kuma in mutum ya karya dokan aiki.

Kana yin addu'a kullum? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana yin addu'a kullum a gurin ibada, ko kuma mutum yana ibada kullum, ko kuma mutum yana addu'a kullum. Wannan tambayan kam ya zama dole ne mutum ya yi addu'a a rayuwarsa kullum. To ni kam babu rana da ba na addu'a kaman sau biyu, da safe da kuma yamma.

"Wayarka na cika ajiya?" Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wurin ajiyan wayar mutum ko kuma gidan ajiyar wayar mutum yana cikawa ko baya cikawa. To wayana wani zubi yana cika ajiya, wani zubi kuma baya cikawa. Kaman yanzu, tunda sabuwar waya nake amfani da shi, bai cika ajiya ba tukuna.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum ya fi son tufafin auduga ko kuma ya fi son siliki wato mai tsantsi da kuma kyalli. To in aka tambaye ni, zan ce na fi son tufafin auduga saboda ya fi tsare sanyi sannan kuma ya fi kauri a jiki.

Sau nawa kake share ɗakin ka? To wannan tambaya ne ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake tsaftace ɗakin sa ta wurin shara. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina share ɗakina kaman sau uku a rana, da safe, da rana da kuma yamma. In dai kuma akwai wata datti da ta zubar, ina iya sharewa balallai sai lokacin shara na ya kai ba.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum ya fi son cin shinkafa ko ya fi son cin tuwo da miya. In aka tambaye ni, zan ce ni kam na fi son cin shinkafa sosai.

Wanne gidan abinci kake fi so? Wannan tambaya ce aka yi domin a san irin gidan abincin da mutum ya fi so. To in aka tambaye ni, ina iya amsawa na fi son cin abinci a Buka domin abincinsu ya fi mun daɗi sosai. Da kuma sauƙi bai da tsada.

Kana karanta jarida? Wannan tambaya ce aka yi domin a gano ko mutum yana karanta jarida. Wato jarida ta ƙunshi ne da abubuwa ta ƙunshi a ƙasa da kuma labarai dabam dabam. To ni a matsayita ta 'yar ƙasa ina karanta jarida sosai domin ina kishin ƙasa ta. Kuma na fi son in san me ke kai da kawowa a ƙasata.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana da murya mai tauri ko murya mai laushi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta da yanayin da nake ciki. In ina da kwanciyar hankali kuma ina jin daɗi, muryana yana iya yin laushi ya yi daɗi. In kuma ina nan a raina a bace ko kuma hankalina a tashe, to muryata tana da ƙarfi.

Kana rike lema lokacin ruwa? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana rufe kansa da lema domin ya tsare kansa daga jikewa daga ruwan sama. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, lokacin ruwan sama ina rike lema domin in tsare kaina daga ruwan kuma in hana kaina da kuma jikina jikewa.

Kana raba abincin ku da mutane? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko bayan ka girka abincinka ko dai kai kawai da iyalinka kuke ci, ko kakan iya rabawa da maƙwabta ko abokai. To ni ina iya raba abinci na da mutane sosai. Ina raba abinci da abokai, ina raba abinci da maƙwabta.

Kana fi son fensir ko alkala-alkalami? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum ya fi son rubutu da fensir ko kuma ya fi son rubutu da alkalami. To, ni na fi son rubutu da alkalami domin rubutun da nake yi yakan yi yawa. Da alkalami za ka iya yin rubutu da yawa kuma rubutun ya fi haske. Amma rubutu da fensir, sai dai kayi rubutu kaɗan. Abun da kawai shine za ka iya mora daga fensir shine in ka yi kuskure, kana iya sharewa. Amma ni kam na fi son rubutu da alkalami.

Yaya kake zubar da shara? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko yaya mutum yake zubar da yayi bayan ya share ta daga gidarsa. To ni ina zubar da shara ne a inda aka tsara mana domin mu dinga zubar da sharan mu daga gwamnati bayan mun tara su a cikin buhu, sannan mu ɗauko mu fitar da shi, mu kai shi inda aka tsara mana domin mu zubda sharan mu.

Kana yin waƙa cikin zuciya? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana waƙa cikin zuciya ba lallai sai ya fitar da murya ba. To a matsayina na mawaki na mawaki, dole ne in yi. Akwai lokacin da zan ji mammarin yin waƙa amma inda nake ba zan iya fidda muryana ko kuma ba zan iya daga murya in yi waƙan ba. Eh nakan yi irin wannan wakan a cikin zuciya ne saboda haka, zance eh ina waka cikin zuciya.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyakinku? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko sau nawa a sati ko a rana mutum yake ƙidaya kayayyakinsa. To ni in aka tambaye ni zan ce a rana ina yi sau ɗaya, sannan a sati ina yi sau bakwai.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko a ina ne mutum yake siyan abinci ko kuma mutum yake zauna domin ya ci abinci a wurin aikinsa. To, in zan amsa wannan tambaya, zan amsa ta ne a gefe biyu. Zan ce na farko shine in ana nufin ina nake siyan abinci a wurin aiki ne, to zan ce ba na siyan abinci a wurin aiki domin ina kawo abinci na daga gida. In kuma ana nufin ina ne nake zauna in ci abinci, to akwai ɗakin da aka ƙera mana a wurin aiki domin cin abinci a wurin nake zauna domin in ci abinci na.

Ina kake son ciyar da hutu? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko a lokacin da ka samu hutu a wurin aiki ko wurin karatu, ko ina kake son zuwa domin ka huta. To in aka tambaye ni irin wannan tambayan, zan ce ni na fi so ne in je ƙauye domin in ci hutuna da mahaifina da mahaifiyata.

Yaya kake son dafa ƙwai? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum ya fi son dafa ƙwansa. Ko ya fi son ya soya ne, ko ya fi son dafa ta ne ta nuna sosai, ko dai ya dafa ta sama sama. To ni in aka tambaye ni, zan ce na fi son dafaffen ƙwai da ta nuna sosai da gishiri.

Kana raba ayuka ga wasu? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana raba ayukansa a gida ko a wurin aiki ga wasu, ko shi yake yin komai. To in aka tambaye ni, zan ce eh ina raba ayuka ga wasu. A gida nakan raba da ƙannena. Sannan a wurin aiki ina iya rabawa da abokan aiki.

Kana iya busa tsaki? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana iya amfani da bakinsa domin ya busa tsaki a lokacin da ransa ya ɓaci. To, in aka tambaye ni, zan ce eh, ina iya busa tsaki.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Toh wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko tawadan mutum daga wane launi take. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina amfani da launin tawada na fari ne. Ina amfani da farin launin tawada.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Toh wannan tambaya ce aka yi domin a san ko in dai akwai wani abin da ya kamata a yi domin ci gaba a gurin aikin, ko yaya mutum yake bayar da ra'ayinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa nakan ba da ra'ayina ne da kwanciyar hankali, kuma nakan tabbatar da cewa ba wai ina cusa ra'ayina ba ne, amma shawara nake ba da shi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane mataki, ko wane hanya mutum yake bi domin ya tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a rayuwarsa. To in aka tambaye ni, nakan duba ne wanne ne in na yi, na san zan fi yin riba, ko kuma wanne ne na san in ban yi ba yana iya kaddani. To haka zan yi in san da cewa wannan ne ya fi muhimmanci. Sannan in biyad da wancan, in biyar da wancan har in iya kammala zuwa ƙaramin.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum ya fi son zama ko ya fi son tsayuwa. To, in aka tambaye ni, zan ce na fi son zama domin in na tsaya, na daɗe da tsayawa ina iya gajiya kuma ƙarfi na yana iya kasawa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake ajiye takardun da sun shafe aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina ajiye su ne a kan teburi kuma wani zubin ina barin su a kwamfuta.

Kana sanya tabarau? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana sanya tabarau a fuskarsa. To tabarau wasu suna sanya shi ne domin ado, wasu kuma suna sanya shi domin su iya kallo ko kuma su iya karatu da kyau. To ni ina sanya tabarau amma nawa ina sanyawa ne na ado. Ina iya karatu babu shi.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Hmm Wannan tambaya ce da aka yi domin a san kome. Menene mutum yake tunawa daga baya lokacin da yake yaro. Abin da ina iya tunawa shi ne lokacin da muna iya fita muyi wasa a cikin ruwan sama da abokanmu 'yan yara. Sannan in muka kara- in muka kare wasa, sanyi ya kama mu sai a sa mana kayan sanyi.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Ko yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko menene mutum yake yi domin ya gina dangantakarsa da, da abokan kasuwancinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa hanya guda ɗaya da mutum yana iya gina dangantakarsa ta kasuwanci shine gaskiya. In kana da gaskiya, za ka gina dangantakarka kuma za ka rufe asirinka.

Kana taunawa goro? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutun yana iya tauna ko kuma cin goro ko kuma mutum baya taunawa. To in aka tambaye ni, zan ce a'a bana iya tauna goro kuma ban cin goro.

Kana cije farce? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana cije farcen sa ko baya cije. Akwai waɗanda suna iya amfani da hakoran su domin su cije farcen su ba sai sun yi amfani da abin yanka ba. To ni in haka tambaye ni, zan ce a'a bana cije farce na domin gudun cuta.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko menene mutum yake yi in ya farka da safe kafin wasu abubuwa. In aka tambaye ni da sassafe in na farka, ina fara da addu'a kafin in fara wasu aikace-aikace na gida.

Kana sanya hula? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana sanya hula a kansa ko domin ado ko kuma domin tare sanyi. To in aka tambaye ni, zan ce domin ado bana sanya hula, amma domin tsare sanyi a lokacin sanyi ina sanya hula.

Wane launi bangonku suke? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko bangon gidanmu da wane launi suke. Idan aka tambaye ni cewa bangon gidanmu, wajen na da launin ruwan kwai sannan cikin gidan yana da cikin ɗakuna suna da launi fari.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko yaya ne yanayin zamarmu da maƙwabtanmu take. In aka tambaye ni, na iya cewa muna da dangantaka mai kyau kuma muna zaman salama da kuma haƙuri da juna.

Yaya kake neman izinin hutu? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko lokacin da mutum yana neman hutu a wurin aikinsa, ko wane hanya yake bi domin ya samu wannan izinin hutun. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa ina neman izinin hutu ta wurin rubuta wasika wa maigida da kuma wayanda suke gaba da ni domin samun wannan izinin.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko lokacin da mutum ya fito waje wane irin wasa yake yi. To ni in na fito waje, na fi son wasan rawa ne da kuma wasan tsalle domin motsa jikina.

Kana sanya agogo a hannu? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana sanya agogo a hannunsa domin duban lokaci ko baya sanyawa. To, in aka tambaye ni, ina iya amsawa, eh, ina sanya agogo a hannuna. Ina sanya agogon ne domin in iya duba lokaci duk lokacin da nake so.

Wane irin wasa kake fi so? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane irin wasa mutum ya fi son yi. To, in aka tambaye ni, zan ce na fi son yin wasan rawa ne domin yana sa mun daɗi, sannan da kuma wasan tsalle domin yana taimaka in motsa jikina domin ƙara samun lafiya.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Wannan tambaya ne aka yi domin a san ko bokiti guda nawa mutum yake da su a gida. In aka tambaye ni ne, ina iya cewa, muna da bokiti kaman guda uku a gida, ɗaya a wurin girki, ɗaya a wurin wanka, sai kuma ɗaya a wurin wanki.

Yaushe kake yin wanka? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko da yaushe mutum yana yin wanka a rana. In aka tambaye ni, ina yi cewa ina yin wanka da safe kafin in je wurin aiki. Sannan bayan na dawo wurin aiki kuma ina yin wanka da yamma.

Kana iya amfani da kwamfuta? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana amfani da, yana iya amfani da kwamfuta ta wurin aikinsa a ofis ko a gida. In aka tambaye ni, zan ce bisa ga yanayin aikina, dole sai mutum ya iya amfani da kwamfuta. So eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai.

Wane aikin gida kake yi kullum? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane aiki ne duk rana sai ka yi ta a gida. To, aikin da ina yi kullum shi ne shara. Dole ina shara kullum kaman sau uku. Sannan dole kuma ina girki kullum. Sannan dole kuma in yi wanke wanken kwanuka kullum.

Kana kallon inuwar ka? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana iya kallon inuwarsa ko bai iya kallo. To, in aka tambaye ni, zan ce eh, ina iya kallon inuwa na da rana da kuma yamma kafin faɗuwar rana.

Menene abin sha da kake fi so? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko menene abin sha da mutun ya fi so. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa ina son shan shayi da ya ji maɗara sosai da kuma kayan zaki. Sannan kuma wani zubi ina son shan lemo.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wanna mataki mutum yake ɗauka domin ya yanke shawara a aikinsa. To in aka tambaye ni, zan ce ina yanka shawara ne, ina yanke shawara ne da hikima da kuma salama kuma da kuma bin tsari sosai.

Sau nawa kake kallon madubi? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko sau nawa mutum yake kallon kansa a madubi, ko karama na hannu, ko kuma babba da mutum yana iya kallo kansa daga sama zuwa ƙasa. In aka tambaye ni, ina kallon kaina a madubi babba kaman sau uku a rana. Sannan karami ina iya kallon kaina duk lokacin dana ga dama. Ina iya kallo kaman sau biyar a rana. Gabaki ɗaya yana iya yiwa na kalla madubi har bisa sau takwas a rana. Ka san ni mace ce.

Kuna da manufa na wata-wata? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum ya tsara manufa na wata-wata a gidansa ko a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni ina iya cewa ne, eh ina da manufa na wata-wata a gurin aikina da kuma na wata-wata a gidana. Ko wane ƙarshen wata dole sai na ba da rahoton watan abin da ya faru ko manufan da muke da shi mun iya mun ci zalunta ko ba mu iya mun ci nasara ba.

Kana zuwa gidan fim? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana zuwa gidan fim domin ya kalla sinima ko ba ya zuwa. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa ba na zuwa gidan fim domin mene? Ina da na'ura a gidana da ina iya kallo duk irin da nake so in kalla, kuma ina iya kallo duk abin da nake so in kalla. In kuma ban kalla a, a, a na'urar gidana ba, ina iya kallo daga wayar hannuna.

Yaya kake shirya ayyukan? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake shirya ayyukan da suke gabansa. To in aka tambaye ni ne, ina shirya ayyukana ne bisa ga muhimmancinsu. Nakan shirya wanda ya fi muhimmanci sannan in biyar da sauran a baya. Da kuma wanda ya fi mun shine ya kamata in yi shi a daidai lokacin.

Yaya sa hannu naku yake? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko yaya yanayin sa hannu namu yake a gurin aiki. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa ya danganta. In dai ya kamata ina sa hannu a maimakon maigida ne, zan fara da rubuta sunansa, sannan in sa hannu da alkalami. Sannan in kuma ina sa hannu a matsayina ne na ofisina ne na wurin aiki, to zan in sa hannu ne kawai da alkalami ba dai sai na rubuta sunan maigida ba.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake koyon sabon fasaha. To in aka tambaye ni, ina koyan sabon fasaha ne ta wurin bincike da kuma ta wurin karatu domin in gane sannan in koya wannan fasahan da da ma ban gane ba. Daga baya zan fara gane ta har ma in iya koya wa wani.

Sau nawa kake share gida? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko sau nawa mutum yake share gidansa. To ni ina share gidana ne sau uku a rana. Sannan in kuma akwai abin da ya taso da ya sa mun datti a gida, ina iya share ta balalle sai lokacin shara na ya kai ba.

Menene kayan ci-ci-ci-ci da kake so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene kayan da mutum ya fi son latsawa. Ba wai abinci ba ne mai nauyi, wannan kayan latsawa ne. To, in aka tambaye ni, zan ce na fi son cin marzaƙwaila da kuma na fi son cin ƴaƴan itace. Sanan kuma wani zubi ni kan so cin ganye.

Kana jin tsoron kwari? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum in ya gan ƙwari ko na wake ko na masara ko da sauransu, ko mutum yana jin tsoronsa. To ni bana jin tsoron ƙwari domin muna noman wake sosai da kuma waken masara.

Kana iya dafa abinci? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana iya girki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina iya dafa abinci sosai. Ba irin abincin da ban iya girkawa sai dai in ban taɓa ganinsa ba.

Ana ƙetare kafafu lokacin zama? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana ƙetare ƙafafunsa lokacin da ya zauna ko kuma lokacin da yana a zaune. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa, eh, wani zubi ina ƙetare kafafuna lokacin zama.

Ina yin harsashi lokacin bacci? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko in mutum yana bacci yana yin harsashi. To, ni kam ba na yin harsashi lokacin bacci. Ina yin bacci nane shiru da kuma salama.

Ina son kallon wata da daddare? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana son kallon wata da daddare. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa wani zubi in sabon wata ne, nakan so kallon sa da daddare. In kuma watan ya yi kwana biyu, bana fita domin in kalle ta.

Kana yin kiran bidiyo? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yakan so yin kiran da shi da wanda yake kira suna iya ganin juna. To in aka tambaye ni wannan tambayar, zan ce eh ina yin kiran bidiyo tare da iyalina idan ina mammar marin ganin mutum ko kuma idan mutum yana soya nuna min wani abin da ya kamata in gani.

Kana kunna kandir a gida? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana kunna kyandir ko domin haske ko kuma domin dumi a gidansa. To ni, eh ina kunna kyandir a gidana wani zubi domin haske a lokacin sanyi kuma ina kunna shi domin dumi. A lokacin da ina kunna shi domin hasken, idan babu wutan lantarki to shine nake kunna shi amma ba kowanne lokaci ba.

Kana duba daftarin kuɗi? Wannan tambaya ce da aka yi, domin a san ko mutum yana duba daftarin kuɗinsa, wato yanayin da kuɗi yake shiga, da kuma kuɗin yake fita a inda yayi ajiya. Toh in aka tambaye ni, zanci eh ina duba daftarin kuɗina kullum domin iya magance wani matsala da zai iya tasowa a wannan gefen.

Kana lullube da bargo? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana lullube kansa da bargo lokacin da yake jin sanyi. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, lokacin sanyi ina lullube da bargo sosai.

Me kake yi da ragowar abinci? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san abin da mutum yake yi da abincin da ya dafa ta da ba iya aka cinye a lokacin ba, me yake yin da shi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa wani zubi ina iya duma ta in ci, wani zubi kuma ina yin sadaka da ita.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko lokacin yankan albasa ina hawaye. To wannan zan ce eh gaskiya kam lokacin yankan albasa ina hawaye sosai. Idanu na ma sukan min zafi.

Kana sanya bel kullum? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana sanya bel a kullum. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa tunda ni mace ce, ba namiji ba, bana sanya bel kullum.

"Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki?" To, wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mene ne yana ƙara ma mutum ƙwarin gwiwa da kuma kuzari a aikinsa. To, in aka tambaye ni, zan ce abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aikina shine albashin da na san da cewa zan amsa a karshen wata. Sannan kuma da yadda na san da cewa ina biyan buƙatar mutane a wuraren aikinsu da kuma wuraren zamansu.

Kana iya dinka tufafi? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana iya dinka tufafi ko bai iya dinka wa sai ya kai wa masu dinki. To in aka tambaye ni zan iya cewa, tunda dinki ba sana'a na ba ne kuma ban koye ta ba, to bana iya dinka tufafi.

Kana fi son bas ko taski? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum ya fi son shigan bas ko ya fi son shigan taski. To bas ne mota ce doguwa babba da takan fi kwashe mutane da yawa amma wani zubin ta fi araha. Sannan taski motan karama ce kuma tana ɗaukan mutane kaɗan kuma ta fi tsada amma kuma ta fi tafiya kan lokaci. To in aka tambaye ni, ina iya fada na fi son taski saboda ya fi tafiya a kan lokaci kuma zai kai ni inda nake so in je a kan lokaci.

Wane irin tufafi kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane irin tufafi mutum yake fison sawa a jikinsa. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa na fison tufafin auduga, kuma na fison sa dogon riga ne domin tare sanyi da kuma sauro.

Wane lokaci na shekara kake fi so? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane lokaci ne na shekara mutum ya fi jin dadinta, ko damina ko kuma rani. To in aka tambaye ni ne, zan ce na fi son rani ne domin ba na son yanda ruwan sama yakan ɗinga matsa ma mutane.

Kana son wurare masu hayaniya? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana son wurare masu hayaniya inda ana tadda na zaune tsaye ko inda ana fada ko kuma inda babu zaman lafiya. To in aka tambaye ni, ni ina yi cewa a'a ba na son wuraren hayaniya, sai dai ina son wuraren da suke da salama.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san nisan da mutum yake iya tafiya da ƙafafunsa ba sai ya hau babur ko kuma keke ba ko mota ba. To ina iya tafiya ne da nesa kamar a ce ƙafa har dubu goma a rana ko kuma ina iya rufewa ne in na gaji sosai ina iya rufewa kaman ƙafa dubu takwas a rana.

Rubutun ka yana da kyau? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko rubutun mutum yana da kyau, mutane suna iya gane shi su kuma karanta shi ba tare da wani damuwa ba. To ni rubutuna yana da kyau sosai kuma mutane suna iya gane ta su kuma karanta ta.

Yaya wurin aikinku yake? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san yanayin wurin aikin mutum ko yaya yake. To wurin aikinmu, abin da ake yi a wurin ne ana taimakawa mutane da niman gida in suna so su siya gida ko suna so su, su kama gida haya ko kuma suna so su siya fili ko kuma suna so ma a gina musu gidan a saida shi musu. To mu abun da ke nan muke yi a wurin aikinmu. Haka ne yanayin wurin aikinmu yake.

Kana fi son zama a kujera ko taburma? To wannan tambaya ce da akayi domin a san ko mutum ya fi son ya zauna a kujera ko ya fi son ya miƙe a tabarma. To in aka tambaye ni ne, ina yi cewa ina fi son zama a tabarma ne domin zan iya miƙe ƙafafuna domin in huta da kyau. In kuma bacci ya kama ni, ina iya lafe a taburmar sai in kwanta.

Kana cimma manufar talace-talace? Wannan tambaya ce da akayi domin a san ko bayan ka tsara talace-talacen waya, wata ko kuma na sati ko kuma na rana, ko kana iya cimma manufarsa. To ni duk tallace-tallacen da nake tsara, Allah yana bani iko ina iya cimma manufarsu kuma ina kare su a dai ɗan lokaci.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? So wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta yaya mutum yake shaƙata da wala lokacin hutunsa. To ni ina shaƙatawa kuma wala ne a lokacin hutuna a inda ake sadda nama da kuma inda ake sadda kifi. Sannan in je kuma in kalla inda ake rawa da kuma inda ake motsa jiki tare da iyalina da kuma abokaina.

Kana yin motsa jiki kullum? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko saboda lafiyan jikin mutum ko kuma abu ne da mutum ya fi jin daɗin yi ko yana motsa jiki kullum. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa saboda yanayin aikina da nake fito da sassafe kullum, bana iya motsa jiki kullum, sai dai kowane sati ina tabbatar na motsa jiki.

Wane kayan marmari kake fi so? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane irin kayan marmari ne mutum ya fi son ci. To in aka tambaye ni ne, tunda ni mai son nama ne, sance na fi son cin nama ne da barkono ya ji yaji sosai ko kuma kifi mai yaji sosai.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko akwai wani abin da mutum yana sanya domin ya tuna masa aikinsa da ya kamata ya yi a kan lokaci. To wannan, in aka tambaye ni, ina iya cewa eh wani zubin nakan sanya tunatarwa ta waya ta domin ya tuna mun wani aikin daya kamata inyi a wani lokaci.

Kana son karanta littattafai? Wannan tambaya ce da akayi don a san ko mutum yakan so ya karanta littattafai ko domin labari, ko domin koyon wani sana'a, ko domin koyon wani abu da bai sani ba, ko kuma domin jin labarai da kuma sanin abubuwa masu tasowa. To ni mai son karanta littattafai ne sosai, musamman littattafan labarai da kuma jaridu da kuma littattafan da ake koya yadda ake girki.

Wanne irin jaka kake kai? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san irin jaka da mutum yake kai kanta. Wato jaka wata irin dabba ce da tana iya ɗaukan mutum ko kuma kayansa ta kai shi wani gari ko kuma wani wuri. To irin wannan tambayan in aka tambaye ni, ina iya cewa yanzu dai ban bi son wata jaka kuma ban da wata jaka da nake amfani ba.

Me kake yi don ƙara aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mene ne mutum yake yi domin ya ƙara waƙansa aiki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina bincike ne ta wurin karanta littattafai ko kuma ta wurin waya, ko kuma ta wurin yanar gizo domin ƙara wakaina aiki. Abin da nake yi kenan domin in ƙara aiki.

Kuna da wi-fi a gida? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko muna da wi-fi da muke amfani da shi domin mu samu network a gida. To in aka tambaye ni ne, zan ce a'a bamu da wi-fi, sai dai kowa yana amfani da wayarsa ne domin, da kuma layinsa domin amfani da ita ta wurin yanar gizo.

Kana fi son kayan gishiri ko zaƙi? Ko kuma kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum ya fi son latsa kayan zaƙi ko kuma ya fi son cin kayan gishiri. To, in aka tambaye ni ne, na fi son cin kayan gishiri sosai. Shi ya sa na fi son cin nama, na fi son cin kifi. Sannan na fi son cin shinkafa sosai. To, na fi son cin kayan gishiri, bana fi, bana son cin kayan zaƙi sosai.

Kana musafaha da mutane? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san yanayin zaman mutum da mutane, ko yana mufasaha da mutane ko kuma bai yi. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa wani zubi ina mufasaha da mutane, ya danganta da irin mutanen wani lokaci kuma bana yi.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wacce rana ne mutum ya fi so a mako. To in aka tambaye ni ne, zan ce ni ranar da ta fi mun kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Wato ranar da mutum zai je aiki sannan bayan ranar Juma'a, ranar Asabar mutum ba zai je aiki ba. Na fi son ranar Juma'a domin zan kammala duk abin da zan yi na wannan makon a gurin aiki sannan in dawo gida in fuskanci aikin gida na.

Kana cin salati? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana cin ganyen salati ko kuma na 'ya'yan itace. To, in aka tambaye ni ne, ina iya cewa salati indai na ganye ne ina son cin sa sosai, amma indai na 'ya'yan itace ne ina cin sa amma ban son cin sa sosai.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane 'ya'yan itace mutum ya fi so sosai. To in aka tambaye ni ne, zan ce wanda na fi so sosai shine kankana. Sannan wani zubin ina son gwanda da kuma abaraba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane irin tsintsiya mutum yake amfani da ita ta wurin share gidansa. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa na fi son amfani da tsintsiyan kwara da kuma tsintsiyan kwakwa. Da su nake amfani da su a gidana. Ina amfani da tsintsiyan kwar-kwarane domin ya fi share mun wajen gidana da kyau. Sannan tsintsiyan kwakwa nake amfani da ita a cikin ɗakina domin shi ma yakan fi share mun cikin ɗakina da kyau.

Kana cin tafarnuwa? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana cin tafarnuwa ko a cikin girkinsa ko kuma yana cin sa a haka. To in aka tambaye ni, ina yi cewa ina sa tafarnuwa a lokacin da nake girki kuma ina cin sa a cikin abinci na. Ina kuma cin sa ma a haka wani zubi. So ina cin tafarnuwa sosaiii.

Sau nawa kake wanke tufafi? To wannan tambayan na iya nufin abubuwa biyu, ko sau nawa kake wanke tufafi a sati ko a rana, ko kuma yana nufin sau nawa kake wanke tufafinka a lokacin wanki kafin ka shanya. To sau ina wanke tufafi sau daya ne a sati, sannan lokacin wanki nakan wanke tufafi na sau biyu na uku se in yi dauraya in shanya.

Wane gudu na fanka kakefi so? To wannan tambaya ce ake yi domin a san tseren gudun na fanka da mutum ya fi so ya hura shi. To wannan tambayan ya danganta ne da ko lokacin zafi ko lokacin sanyi ne. In lokacin zafi ne, na fi son fanka na yayi gudu sosai domin ya kore min zafi da kuma sauro. In kuma lokacin sanyi ne, nakan sa fanka na yayi gudu kaɗan.

Kana son cin abincin titi? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum ya kan so yana cin abinci a kan hanya ko baya so. To ni kam bana son cin abincin titi ko ka'dan, bana son tsayawa a inda jama'a suke inci abinci. Na fi son in shiga cikin ɗaki ne, sannan in zauna in ci abinci na.

Kana rera waƙa lokacin wanka? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana rera waƙa lokacin wanka. Domin wasu suna iya shiga wurin wanka sai su dinga rera waƙa. To in ni ne aka tambaya, zan ce eh ina rera waƙa lokacin wanka sosai. Wankan safe ina rerawa, wankan yamma ma duk ina rera waƙa.

Kana kare wayarka daga kwayar cuta? To tambaya ce aka yi domin a san ko mutum yana kare wayarsa daga kwayar cutan da zai iya, da zai iya, da zai iya hana wayan amfani ko kuma aiki yanda ya kamata. To in aka tambaye ni, ina iya cewa wannan wayan ban kare ta daga kwayar cuta ba tukuna.

Wanne app kake amfani da shi don sakonni? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wanne app mutum yake amfani da shi domin turawa ko kuma karɓan sakonni. To, ni ina amfani da app da ake kiransa WhatsApp da kuma wanda ake kira Facebook.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? To wanna tambayan zan turo shi zuwa gurin aikina ne a ofis to kayan aikin da muke amfani da su a ofis sune kamar haka, akwai kwamfuta, sannan akwai takardu, littattafai, wato wanda ba turai suke kira A4 paper ba, sannan akwai littattafai da yawa da muke amfani da su da su fayil da muka ajiye a wurin aiki. Akwai kayan aiki kamar laminators, akwai kayan aiki na na'ura sosai.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana amfani da ajiyan da yake yanar gizo. To, eh, ina amfani da ita musamman domin ajiyar hotuna na domin ina iya komawa duk lokaci domin in samo su daga wurin.

Kana kunna sanarwar apps? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana kunna sanarwar da suke a apps ɗinsa ko kuma yana kunna apps da suke sanarwa. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh ina kunna apps na sanarwa domin sukan sanar da ni da wasu abubuwan da nake son sani akan lokaci kuma sukan tuno min da wasu abubuwan da ya kamata in aikata a kan lokaci.

Kana shan madara? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana son shan madara ko bai son sha. To in aka tambaye ni, ina iya cewa tunda abin shan da na fi so shine shayi, ai dole in zama mai shan madara. Ina shan madara sosai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane irin kyauta mutum yake son bayarwa. To ni kam na fi son bayar da kyautan abinci, na fi son bayar da kyautan kuɗi, na fi son bayar da kyautan abinci ne shine na fi son bayarwa sosai. Sannan wani zubi, ba kowane lokaci ba, nakan bayar da kyautan kaya, rugunan sawa.

Wanne irin ice cream kake fi so? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san irin ice cream da mutum yake son sha. Wato ice cream wani abu ne mai sanyi kuma mai daɗin madara madara da kuma zaƙi zaƙi. To in aka tambaye ni, nace na fi son waccan mai daɗin madaran nan ne, da kuma wanda ke da ƙanshin ayaba.

Yaya kake jagorantar mutane? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko yaya mutum yake jagorantar mutane, ko a wurin aiki ko a gidansa. To ni ina jagoran mutane ne ta wurin bi da su a hankali kuma ina bi da su cikin gaskiya. Ina koya musu abin da ya kamata su yi akan lokaci. Ina kuma koya musu yadda ake bin tsarin sama.

Kana mike jiki da safe? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko in mutum ya farka da safe, yana miƙe jikinsa daga bayan sa har ya miƙe hannunsa ɗaga hannunsa sama. To in aka tambaye ni, ina iya cewa, "Eh, kullum safe inna tashi daga bacci, ai dole sai na miƙe jiki domin in ji daɗi."

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum ya fi kuzari da safe ko ya fi kuzari da yamma. To ni na fi kuzari da safe domin da safe ina tashiwa da ƙarfina bayan na riga na huta da daddare nayi bacci. In na tashi da safe ina tashiwa da ƙarfina, to na fi kuzari da safe. Da yamma kuma na riga na yi aiki na gaji bana kuzari da yamma.

Yaushe kake kwana kullum? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko da wane lokaci mutum yake zuwa ya kwanta kullum. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa ina zuwa in kwanta ko kuma in kwana kamar yadda kuka sani, da misalin karfe goma kullum ina zuwa in kwanta domin in yi barci sannan in iya tashiwa da misalin karfe shida na safe.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko menene mutum yake yi da farko lokacin da ya isa ofis wajen aikinsa. To ni bayan da na isa ofis da safe, abin da nake yi na farko shine addu'a. Nakan yi addu'a in roko Allah ya taimake ni da duk aikin da zan yi ranan. Sannan in roko Allah ya kawo min kasuwa.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum ya fi son ɗakin sa yayi haske ko ya fi son ɗakin sa da duhu. To, ni ya danganta da lokacin. Da rana na fi son ɗaki na da haske amma in zan yi barci da daddare, na fi son ɗaki na da duhu. Bana son ɗaki na da haske da daddare amma da rana ina son ɗaki na yayi haske.

Kana ba da shawara a aiki? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko in dai akwai abin da za a yi a wurin aiki, ko mutum yana iya ba da shawara ko dai baya iya ba da shawara. To ni ina iya ba da shawara a wurin aiki, musamman in za a sayo kayan kwamfuta ko kuma za a ɗauke mutum aiki. Ana iya tambayan shawara na ko menene na gani, ko za a iya ɗauke mutum a aiki ko ba za a iya ɗauke shi ba, ko kuma wanda irin kayan kwamfuta za a iya siya domin kwamfuta ya samu yayi aiki da kyau.

Wanne fure kake fi so? Wannan tambaya ce da akayi domin a san ko wane fure mutum ya fi so. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa ni kaina nafi son furen rana. Furen rana shine ni nafi so.

Wane launi labulen ku suke? Wannan tambaya ne da aka yi domin a san ko wane launi labulan ɗakin ku ko labulan gidan ku suke. To in aka tambaye ni, ina iya cewa labulan ɗakin mu suna launin ruwan ƙasa sannan na ɗakin kwanciyar mu suna launin fari.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? To ana tambaya ne domin a san yanayin teburin wurin aikin, a san yanayin teburin wurin aikin mutum. To ni teburin wurin aikinmu yana da tsayi ne kuma yana da faɗi sosai. A gefe ɗaya akwai kwamfuta a kai sannan a gefe ɗaya akwai takardu a kai kuma yana da ƙarfi sosai. Teburin na katako ne.

Wacce biki kake fi so? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wane irin biki mutum ya fi son zuwa ya kuma ji daɗi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son bikin aure da kuma bikin suna. Na fi son zuwa bikin aure ne domin in gan yanda amarya da ango za su case, sannan na fi son zuwa bikin suna domin in gan jaririn da aka haifa.

Me kake ji ranar biyan albashi? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake ji ranar da aka biya shi albashin aikinsa, aikin aikinsa. To, in aka tambaye ni, zan ce ina jin daɗi da kuma farin ciki ranar biyan albashi.

Kana iya gabatar da rahoto? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya tsaya a gaban mutane ya karanta rahoton baya. Domin wannan shine ake kira gabatar da rahoto. To ni ina iya tsayawa in kuma gabatar da rahoto sosai. Yawancin lokaci ni nake gabatar da rahoto a wurin aiki.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana rubuta kuɗaɗen da ya kashe a wurin aikinsa domin rahoto. To in aka tambaye ni ne zan ce eh ina rubuta duk wani kuɗin da ya fito daga wurina ko kuma duk wani kuɗin da ya shiga ina rubuta shi a wurin aikina.

Wane launi kake fi so? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane launi ne mutum ya fi so, ko a kaya, ko a takalma, ko a jaka, ko a wasu ababai. To in aka tambaye ni ne, zan ce na fi son launin fari. Sannan na fi son launin ruwan kasa kuma.

Ina kake son ziyarta? To wannan tambaya ce da akeyi domin a san ko in mutum yana jin ziyara ina yake son zuwa. To in aka tambaye ni, ni na iya cewa na fi son ziyartar asibiti da kuma inda ake yi ma mutane taimako.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaushe mutum yake zuwa kasuwa, ko a rana ko kuma a sati. To in aka tambaye ni ne, tunda ba kullum nake zuwa kasuwa ba, na fi son zuwa kasuwa ne ranar Litani da kuma ranar Asabar. Ranar Litani ina zuwa kasuwa da yamma ne amma ranar Asabar ina zuwa kasuwa da safe domin sayayyan kayan miya da kuma kayan daki.

Kana tafiya da sauri? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana tafiya da sauri ko yana tafiya a hankali. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta. Indai ina tafiya ne domin motsa jiki, ina tafiya da sauri sosai, in kuma ina tafiya ne na rakiya, ina tafiya a hankali.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko da ta wace hanya mutum yake haɗuwa da abokan ciniki na kasuwa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa nafi haɗuwa ne da abokan ciniki ta wurin taro ko kuma ta waya. Na fi haduwa da abokan ciniki ta wurin taro da kuma waya.

Yaya kake magance damuwa a aiki? To wannan tambaya ce aka yi domin a san ko wace hanya ko kuma wace dabara mutum yake yi domin ya magance damuwa in ta taso a wurin aikinsa. To abin da nake yi domin in magance damuwa shine nakan bincika, nakan yi bincike kuma yi karatu inga irin mutanen da suka shigo irin wannan damuwan da nake a ciki sannan inga me da me suka yi domin su fito cikin wannan damuwan, sai ni ma in yi amfani da ita domin in magance nawa damuwan a wurin aiki.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san menene mutum yake yi domin ya daidaita aikinsa da kuma rayuwarsa. To abin da nake yi domin in daidaita aiki da rayuwa shine ina ba komai lokacinsa. Lokacin aiki ina aikina, sannan in na dawo gida sai in ci gaba da rayuwana da na saba. Sannan ranar hutu ina ba jikina hutu. In ya kai lokaci domin in yi aiki ina sa ƙwazo da kuzari sosai in yi aiki. Hakan nake yi ina daidaita aiki da kuma rayuwa.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko menene ya fi ma-muhimanci a wurin aiki, a wurin kasuwanci. To in aka tambaye ni, ina iya cewa duk wani mai faɗin gaskiya a kasuwanci yana da muhimmanci. Saboda haka ina iya cewa ne abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine faɗin gaskiya.